To gaskiya kayan marmari suna nan da yawa kala kala. Gaskiya domin idan aka ce kayan marmari kamar kayan itatuwa ne haka wanda ya shafi kamar su lemo, ayaba, kankana irin su, irin su gwanda, kwakwa dabino da dai duk sauransu da suna nan da yawa dai su sweet milo wasu strawberries da dai abubuwa dai kala kala. To gaskiya kayan marmari idan nace zan faɗe na ce zan faɗi guda ɗaya wanda na fi so. To gaskiya abu ne wanda yake ɗan sarƙaƙiya domin kowanne da ɗan amfanin shi da kuma lokacin da yake so. Amma gaskiya preferably kamar wanda zai zan ya fara faɗa. A gaskiya ina son kankana sosai domin menene? Kankana yana da zaƙi sosai in ka samu wanda ya nuna kuma bayan haka yana da ruwa. Abin da ya sa gaskiya kankana yake daga cikin waɗanda na fi so shine kankana yana da ruwa a jikin shi sosai kuma gashi yana da zaƙi natural zaƙi zaka jishi ba waiwai sugar ko wani abu makamancin haka ba. To bayan haka kankana da kaganshi ruwan jikin shi yana taimakawa a jikin ɗan adam sosai wajen kamar dehydrating haka wa'inda ruwan jikin sa yake sauka to. Gaskiya kankana yanda dai naji likitoci suna faɗa yana daga taimakawa wajen riƙe mutum ya tsaya hydrated ba wai an batare da an samu wannan matsalar ba. Shiyasa wani lokacin gaskiya in naga kankana barin ma naga kankana yayi jajawur ɗin nan kana gaskiya ina son shi a haka sosai da sosai, domin kawai nasan zai yi zaƙi, kuma gaskiya yanada matuƙar tasiri a jikin mutum yana da ƙara mutane lafiya, ƙara ruwa a jiki da abubuwa makamancin haka yana daga cikin dalilin da ya sa na fi son shi. Kuma shi wani lokacin har ɓawon shi ma akan ce mutum ya ringa ci domin yana gyara jikin mutum. Skin ɗin mutum yakan yi fresh naturally ba wai wanda za ka je ka wani ba bayan. Kuma yana ƙara ruwa a jikin mutum. To yana daga cikin abin da ya sa nake son kankana sosai kenan. Amma gaskiya bayan kankana a cikin dai kayan marmari wanda naf, wanda na ke so gaskiya ina son ayaba. Gaskiya ayaba sosai ina son shi domin gaskiya ayaba yanayin taste ɗin shi yana min daɗi. Gashi kuma yana da laushi a baki yanayin kazo cin shi da wasu dai abin da dai ba a rasa a jikin shi. Kuma bayan haka babban dalilin da ya sa nake son ayaba yana taimakawa wajen narkar da abinci a cikin mutum wanda idan digestion idan ka ci shi yana digesting food cikin sauƙi. Kaji ba ka da damuwa kuma idan ka je bayan gida ko da bayan gida ka je za ka yi ka hau toilet ka na yi ba za ka yi mai tauri ba. Wai wanda za ka yi mutum yana nishi yayi tauri sosai. To gaskiya in mutum yana cin ayaba gaskiya ayaba indai yana taimaka mishi to yana taimaka mishi sosai wajen digestion input da kuma in ka je yin bayan gida za ka yi shi smoothly ba tare da an sha wahala ba wani lokacin kaga in ka je yin toilet ma bayan gida, kaga yayi tauri da yawa kuma bayi iya fitowa nama a zafi. To gaskiya hadda rashin cin irin wa'innan abubuwam. To gaskiya ayaba idan dai mutum ya riƙe ayaba sosai, ayaba gaskiya yana taimakawa sosai sosai. Gaskiya ina son ayaba sosai. Idan wani lokacin um, ko da yunwa nake ji ko wani abu nakan iya cin ayaban as a abincina na ranan ba tare da wani abu ba gaskiya na fi so. Wani lokacin na ƙayyace cin shi kamar abinci ne ba wai sai, sai as kawai wai sai ina cin shi na marmari ba. Don gaskiya a irin yadda nake son ayaba nakan iya cin shi wataran kawai as shine abincina ba wai nakan iya cin shi kamar guda biyar. To gaskiya preferably in dai zan faɗa guda ɗaya, abin da na fi so ban isa ba amma wa'innan guda biyun kam gaskiya na fi son su a cikin kayan marmari sosai sosai. Kuma daɗi da ƙari ba wajen sabida zallan daɗin su ba da kuma yanayin ƙarin lafiyar da suke yi ne. Gaskiya nafi son ayaba da kankana, wa'innan guda biyun ina sonsu sosai da sosai ina son ayaba sosai shima kuma kankanan shima ina son shi sosai sosai. Kaga a cikin abu biyu nan dai in dukkan su duk wanda zan samu ina jin daɗi in saye shi da kuɗi na iaci domin in ji daɗin sa. Gaskiya ina son wa'innan guda biyun sosai.